Muna yin wuta da itace. Eh, akwai wani lokacin duk abubuwan wuta a cikin ɗakin mu a gidan mu itace ne. Za mu shiga cikin, cikin cikin mu ɗiba itace, mu zo da shi, mu fara da wuta da shi, mu dafa abinci da shi. Mun sasu sa ruwan wanka wanka, za mu sa shi a cikin wutar itace. Amma lokaci nan to abubuwa ya canza. Mu muka amfani da cakul haka, muka ji gas kuma muna amfani da su. Amma itace, nayi amfani da itace ma lokacin shi, lokacin shi kamar ya wuce fa haka ne gas eh jakun muke mun ke amfani da shi.

Ka ce ina sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo mana. Amma ba rediyo, rediyo ba. Wayana yana da rediyo amma ba na amfani da shi. In gaya ma gaskiya, na tuna akwai lokaci na amfani da shi a cikin wayana. Wallahi babu. Sai muna da Facebook, muna da Twitter, muna da me da me da me. Ya za'a ji rediyo ba? Amma akwai wani lokacin in abubuwa ya yiwu a cikin, a cikin kai na sai na buɗe rediyo ko in fara ji kawai. Abinda dariya ne amma toh ya za'a yi.

Kace ina siyan kaya a yanar gizo, ban gayama gaskiya. Muna da kasuwa a cikin hanya ko a hanya muke siya abin munaso ko kayan jiki ko kayan abinci ko kayan, kayan maida meye, ko kayan, kayan ciki. Eh muke siya amma a yanar gizo bana siyan abu a yanar gizo mai yawa fa. Sai ƙarami ƙaramin ne akwai abun nan ne ma in ba sa zuwa kasuwa to zan shiga yanar gizo in siya. In suna da shi to, zan ja shi da shi a shiga location na a bani kaya a kan kai.

Ta ce ina kuka lokacin yanka albasa. Wallahi abun damuwa ne, abun, abun, abun dariya ne. Ina, ina da kuka, ina kuka lokacin yanka albasa. Akwai lokaci in na fara yanka albasa sai kuka ya fara a ido na ba kuka-kuka ba amma ruwan kuka zai fara, zai fara, zai fara a fuska na. Wancan abubuwan albasa ne. Kuma miyar, miyar cikin albasa yana bawo, yana bawo ni kuka lokacin yanka shi. Kai ka su ka ka sinkwa kuwa?

Ka-kasu ina son ɗakina yayi haske. Eh, in gaya ma gaskiya, ina son ɗakina yayi haske amma in na fara kwanta, kuna fara bacci kuna son bacci bana son haske. Zan, rufe ƙofa, rufe windo in sa kotin to, in fara bacci bana so haske, bana so haske a fuskana in na fara bacci, bacci ba zai zo ba. In ya zo kuma, in fara in tashi da sauri. Bana so, bana so haske in na fara bacci, amma ina so haske in bana bacci ba.

Ka ce, "Yaya ina daidaita aiki da rayuwa?" To, ni na riga na san abun aiki abun aiki ne, abun rayuwa abun rayuwa ne. Haka na daidaita shi. In na zo gida to na gama da abun aiki, na bar shi a aiki. Zan shiga gida, in ci abinci, in kwanta, in yi abun rayuwa, bar aiki ba. Na gama da aiki, daga gida na shiga aiki, zan bar abun gida, calling ko family ko dukansu zan bar shi, zan bar su. Zan sa fuska da ido na a cikin aiki. Haka na yi. Na bar abun aiki aiki, abun rayuwa rayuwa. Haka ne.

Ba ci, ya ya na bikin ranar haihuwa na. To, na riga na gayama, ba na, ba na yin abun, ba na yin komai a cikin ranar haihuwa na. Wallahi, sai bacci ne haka, haka ina yi. Bacci, ba zan yi komi ba, zan bar shi haka yaje kawai, haka ne.

Ka ce ina bin ƙa'idoji na aiki. Ina bin ƙa'idoji a aiki mana. Akwai wani, akwai wani mutum a cikin aiki baya bin ƙa'idoji na aiki ba. Sai ka bi yayi, in ba ka bi yayi ko ba ka bi yayi sai an cire ka a cikin aiki ko akan aiki, ko an kama ka sa ka cikin a wurin ɗan sanda a riƙe shi, a riƙe ka a can.

A ce, mene ne abun na yi ɗan nishada, shaɗi? To, ya ma gaskiya, ƙwallo ne fa. Na ƙwallo tsotsi, na ƙwallo da yawa, na ƙwallo mai kyau. To, in ba ƙwallo ba, sai na yi fara, abu mai sunan shi, fara.

Kace yaya ina tafa. Akwai wani, akwai wani style ana tafa wa ko ya ba hannun biyu za ka, za ka, za ka. Mumbles in, in gyara hannuna to ka ga ana tafa.

Kace, eh na haɗu da abokin ciniki. To magana ne ba. Mm za mu yi magana, zan giya mishi, a woje zan same shi kuwa a woje ya same ni. In ya zo za mu zauna mu ci abinci ko mu sha wani wani, mu fara magana. To me zai saya, me su nawa za a biya, dukan mu zamu yi magana haka.